Ina cin abinci da cokali ko da hannu, babu wanda bana amfani da shi, ya danganta ga irin abincin da na samu. Idan shinkafa ce nakanci da hannu, in taliyace koh ɗanwake nakanci da cokali. To gwargwadon irin abincin da nake da shi, gwargwadon irin amfani da cokali ko hannu.

Kusan sai in ce ni banda takamanmai ranan zuwa kasuwa. Zuwa kasuwa ta ya danganta ga adadin kuɗin da ke hannuna kuma ya danganta ga bukatuna. Mafi yawa na kan yin siyayyan sati guda. Idan bukata kuma ta rasa sai in shiga kasuwa.

Eh, ina yin bacci da rana domin yana taimako na wurin ƙarin kuzari da karsashi. Idan zan yi baccin rana, nakan ɗauki tsawon lokaci daga awa ɗaya zuwa awa biyu. Wani lokaci kuma yakan gaza awa biyu. Gwargwadon gajiya ta, gwargwacin baccin rana ta.